A'a kunna kendir wannan a da ne amma a yanzu ba ma kunna kendir a'a saboda ci gaba da aka samu na wayoyi da kuma tociloli masu amfani da caji na wutan lantarki. A da tabbas kullum kusan kullum akan aike mu mu je mu siyo kendir mu zo a kunna shi kuma kullun ɗinnan sai an cinye kendir guda ɗaya. Amma yanzu saboda wutan NEPA ya yi yalwata sannan wutan solar ma ya yalwata, sannan ga wayoyi da ke hannun mutane wanda duka suna da fitila na haskawa su saboda haka za a iya zagaye gidaje da yawa ba a samu kendir don kunnawa ba.

Ƙosai tabbas ya zamo sashe ne na rayuwar mu kuma sashe ne na abincin mu na yau da kullum. Ana yin ƙosai ne da safe, sannan a ƙosai ana yin shi ne da, aaah, da wake. Wake, waken ma akwai ƙanana akwai manya, to waken da ake ƙosai da shi shine ƙanana. Kuma mafi yawan lokaci mata su ke yin ƙosai. Akan yi shi a cikin gida ko ƙofar gida. Samari, matasa, iyaye, tsofaffi da sauransu musamman masu fita da wurwuri su kan je su siya wannan ƙosan su zo su karya da shi. Sannan kowa ya fita ya je yin wajen sana'o'in shi.

Gaskiya ni yanzu babban sana'an da na fi so inga na mai da hankali akai, shine sana'an kiwon kaji. Dan na lura da cewa kusan ko wani gida, masu ɗan hali sukan ci kaji aƙalla sau ɗaya a sati. Hakan ya sa kiwon kaji ya zama abu, sana'a mai riba mai ƙwaɓi ƙwaɓi. Bai cin cin kaji akwai kuma cin ƙwai, wanda suma kajin nan su ne suke samar da wannan kwayaye da ake amfani dashi. Dan haka kiwon kaji ne a wajena sana'a ne mai matuƙar riba kuma wanda nake fatan idan na samu sukuni zan yi ƙoƙari in fara yin shi.

Masa ko kuma ya waina shi ma wani sashi ne na abincin malam Bahaushe. Akwai masan da ake yi da shinkafa tsantsa, akwai masan da ake yi kuma da masara. Wanda ake yi da shinkafa gaskiya ya fi kyau, ya fi taushi kuma musamman mutane sun fi son shi. Ya fi daɗi. Akan yi, akan niƙe shi ne a zu a tasa shi a yi ƙullun shi sai a dinga soyawa a kasko. Wannan shi ne, ah, shi ne masa. Kuma an fi yin shi da safe ne an fi yin shi da safe ko kuma da yamma akan ci shi da miya ne ko kuma, ah, barbaɗa yaji da magi a ci shi ko kuma a sa suga a ci shi. Duka ana cin sa ta wayanan hanyoyi mabambanta.

Gaskiya tafiya a ƙasa ya zamar mun kamar jiki tun kafin rayuwa yayi tsada na hawa ababen hawa dai gaskiya tun da ba ni da abin hawa, ba ni da keke, ba ni da mota, ballanta na mashin. Eh duk inda zan je nakan yi ƙoƙari ya zama tona taka a ƙafa ne, na bi saƙon ƙuna, na yi maza naje.

Yana daga cikin abunda na koya bayan na riga na aikata kuskure shine rashin yin soyayya a lokacin samartakana ni na kasance ustazu ne ban fiye bin yam mata a kan hanya ko kuma in bisu ina tare da sunan soyayya ba na kame waje ɗaya, yayin da su kuma sauran abokaina idan suka ga yarinya tayi musu, sukan yi ƙoƙari su tare ta su yi mata magana. Ni kuma bana yin wannan. To yayin da shekaru ya ja, yanzu har na doshi shekara talatin, ina ta son ya kasance ina da nawa budurwa mun fara ma maganan aure yanzu, sai dai ikon Allah. Kasancewan bani da wannan hali da ɗabi'a na tare ƴan mata a hanya ko kuma a social media in nuna ina son su, shi ya sa hakan ya zamo abu mai wahala a gare ni na samun budurwa.

Dangi da sukanyi nesa, mafi yawan sadarwa anayinshi ne ta waya. Anayinshi ne ta waya akan gaisa wani lokacin take ta hanyar kira ko kuma ta kafafen sada zumunta abinda yashafi Facebook ko kuma WhatsApp. Ni dai har ga Allah nafi amfani da WhatsApp saboda ba kasafai lokaci kai saye zan ɗauka wayoyin ɗaga in kira mutum ba. Dasunan wai naƙira inyi zumunci da ɗan uwana indai har yana da babban waya shima yanayin WhatsApp. To kawai nakan shiga WhatsApp ɗinnan inyi ƙoƙari ingaisa dashi innuna cewa na tuntuba ne inji yayi ke sannan muyi zumunci.

Mai da nake amfani da shi sunan sa Habiba Mai ne na talakawa a talakance. Shine mafi ƙanƙantar mai a cikin mayukan da ake siyarwa a shagunguna. Wasu sukan yi amfani da mayuka wanda suke yin bilicin, wasu kuma mayukan wanda suke sa fatan mutum yayi fresh ko kuma wani abu makamancin haka. Ni dai duk ban damu da wannan ba. Abin da na fi damuwa da shi ni dai kawai in shafa mai. Dan haka idan naje siyan mai bana buƙatar tantance mai da yake kaza ko kuma yake sa kaza shi zan siya a'a. Ni iya kuɗina, iya abin da zan siya. Da yake ni talaka ne, mai mafi ƙanƙanta shi nike ware kuɗi in siya, in shafa, in cigaba da hidindimu na.

Gidan mu ya kasance akwai rijiya da ake ɗiban ruwa. Sannan a ƙofar gidan mu akwai bohol da ake zuwa ɗiban ruwan da za a sha. Ni dai dubba wannan ba. Tintini daga ruwan bohol ɗin har ruwan rijiya duk sanda na sha su sukan sa ciki na ya dinga ƙullewa. Hakan ya sa meyeke hukuncin in daina shan su gaba ɗaya. Indai har zan sha ruwa yanzu, daga ruwan pure water na leda sai kuma ruwan roba. Su ne ruwan da nake sha kuma na tabbata na yadda da ingancin su, na yadda da tsaftan su.

Ina kare, ina gane kiran damfara ta hanyoyi da dama. Na farko shine kasancewar sabon lamba kuma sabon lamba ya zamo special ba ko ba irin lambobi na mutane da na saba gani ba. Sannan a kira ni ana ƙoƙarin tambayan wasu bayanai wanda pasonal sun dangance ni ne kuma sirri na ne. To duk sanda na ji haka hankali na yakan karkata e zuwa cewa wannan bawa da yake neman jin waɗannan bayanai to scama ne kuma ya zo ne danfare ni.

A da can kafin in fara zuwa shago, na kan samu lokacin da zan yi bacci da rana, amma yanzu da na koma zuwa shago tun safe har zuwa dare, to bana da lokaci ko kaɗan da zan samu in iya yin barci don in huta. Wannan shi ne abin da ya faru.